A lokutan hutu na, ina da hanyoyin shaƙatawa mabambanta waɗanda sun haɗa da ɗaukan karatun Alqur'ani saboda ina gaya maka shi musulmi fa kullum bashi da abin da yake jin daɗinsa sama da karatun Kur'ani saboda duk damuwan da ta damu musulmi yana so ya samu hutu a lokutan hutu da wanda ba ma na hutu ba yana so ya sami Kur'ani ya kusanto gab dashi yana samun hutu sosai da wannan. In aka cire wannan aka koma ɓangaren sauran wasanni kuma nakan shaƙata da hira da abokai da zama da mutanen gida a yi hira, a tuna wasu labarirrika masu kyau da suka faru a baya. Wanna yakan sa a samu farin ciki a lokutan hutu. Haka akan ƙirƙiri wani abu wanda zai fi ta hankalin kowa da kowa. Wai za, za a iya cewa za a yi girki, a zo a girka abinci wanda zai ɗau hankalin kowa da kowa. Ba mamaki a zuwa a yanka kaza, a suwo kayan miya azo ayi miya, a so kayan abinci irin su taliya, macaroni, shinkafa, kabeji, salak azo ayi amfani dasu a sarrafa su wajen a ka ci wa an yi abinci mai kyau yadda kowa zai samu sauyi a cikin bakinsa. Aci wannan abincin sannan kowa yayi farin ciki ya tafi zuwa ga aikinsa bayan ya koma aiki kenan. To akwai hanyoyi mabambanta wanda ake samun daɗi dasu galiban ɗinsu sukan haɗa da zama a cikin iyali lokacin hutu. Zama cikin iyali yana sa farin ciki sosai a lokuta na hutu saboda su ne rayuwa. Lokacin da mutum yake wajen aiki su kuma suna gida fatan su ya je ya dawo wurinsu to idan ya samu lokacin hutu bashi da abin da zai yi sama da ya zauna a cikinsu in yana son ya basu farin ciki. Akwai hanyoyi mabambanta na jin daɗin rayuwa lokacin hutu. Wannan su ne kaɗan daga cikin wanda na gaya maka.

To fa, wannan tambaya ta bani dariya. Rera waƙa yayin wanka? Gaskiya wannan faɗaɓi'a ta ba ce ba. Bana iya rera waƙa lokacin da zanyi wanka, sai dai nakan iya jin farin ciki. Musamman aka ce a lokacin sanyi, na samu ruwa me ɗumi wannan zai sa na ji farin ciki. Amema kon na rera waƙa, nakan yi magana masu ban dariya da barkwanci. Amma da daren na fito daga wanka, nakan iya rera waƙa saboda na fito cikin farin ciki kuma da annashuwa. A wannan lokacin nakan iya rera waƙa sosai, lokacin da na fito daga wanka ba. Wa lokacin da ina wanka, duba da cewa ba a sanye wai tayi magana ce banɗaki to bana yin wanka, bana waƙa kayan, bana waƙa cikin wanka. Amma in na fito ina iya rera waƙa. Waƙan kuwa da nake iya rera wa su ne Sun Shafi, Ni Yan saurayi, na Fito tsaf tsaf, abina bana da datti, jikina ba ruwa na da kazanta, tufan da yake ƙazanta, ba abokina ne ba. Nakan rera waƙoƙi gassunan mabambanta ko kuma na ce "Haba malam kana musulmi, kana sallah? Kana wasa da tsafta? Kai ba abokina ne ba." Waƙoƙi da yawa dai wayanda nakayi na rera, wannan ni na ƙirƙira abubuwa na ba wanni na je ayi ba saboda na zama na daban a cikin mutane.

Tofa. Ni da ba tsoho ba, yaushe zan tauna goro? Har cewa nake tsofaffi su suke tauna goro idan suka tsufa ba abu ne mai sauƙi ga matashi yayi rikacin goro ba, musamman ma matashin ɗan zamani wanda ya taso a cikin birni. Inda bai, akwai galibin matasan ma da za a ce ba su san shi goron ba. To nakan tauna goro dai idan na je gidan biki an ba ni shi ma na ɗan lokaci amma bai zamamin chronic ba. Bai zamamin ba dole dai da zan nema shi duk in na yi. Galibin in na samu goro, nakan ɗauke shi na bawa tsofaffi saboda bana manta wa. Tun ina yaro da na taso na ga wani kakan mu na wajen uba, ma'aboci ne ga goro. Dan ban taɓa zuwa wajenshi ba na same shi ba tare da goro ba gaskiya. Duk san da nan dai na same shi, to zan same shi tare da goron shi da kuma magogin shi. Baya da shekaru sukayi nesa baya iya tauna goro ma sai ya haɗa abin gogawa. Sai wani abun magogi ake ce mishi wanda a jiki yake goga goron nashi ya zama yayi gari ko yayi laushi. Dan yayi laushi sai ɗauka yayi rikacin wannan. To mu kan je wani lokaci wannan dai goga ɗin mowa muna yara yakan yan mana. Mu kan ci goro a wannan lokaci. To bayan da girfsa ne muka girma kuma mun ka fara gane cewa wasu masanan masun ce goron yana da alaƙa da kamanceceniya da illan da taɓa ke yi wa mutum a jiki. Haka ya sa muka nesa da shi sai dai goro, namijin goro wanda akan ci shi kuma yakan yi maganin sanyi. Wannan ba shakka mu kan yi amfani da shi ko mu kan ci shi a lokuta mabanbanta idan mu gan shi a hanya ana talla ko kuma muka ga wani yana ci mu kan roƙa ya yan mana saboda shi magani ne. Amma nomal gama garin goro, wannan nomal wanda ake raba a gidan biki wanda ya zama al'ada ga Hausawa ma da sanda za a yi biki sai an nemo shi ko kuma za a yi baiku dan a raba shi a matsayin sanarwa ga cewan ana biki ko kuma wannan shine shaiɗan aure. To mu kan nemo shi a ko ina yake a faɗin kasuwa sannan a zo a yi amfani da shi wurin yin bikin ko suna. Amma dai galibin anfi amfani da shi wurin yin biki da ɗaurin aure. Ba zawa rane ko kuma, ah, sabon aure ne duk ana biki ana amfani da goro. To goro dai kan mutane da dama suna cin shi. Mutane da dama su kan ci goro wasu kuma ba ruwan su da shi kamar dai ni. Ni in ban ganshi ba bana damu da shi babban ma tana shi. Sai dai na san abu ne mai muhimmanci ga taro da ɗaurin aure ko taron biki haka duka ana neman goro. Wasu abubuwa makamantan haka. To ni gaskiya ba mutum ne mai son shi ba amma ina taunawa sa'ai da lokaci bai zamamin kuma dole ba.

Eh to magani kullum kuma ai sai mara lafiya shi ma ba kullum ba na takai taccen lokacin da likita ya bashi. In dai kuma mutum ba ya zama ɗan shaye-shaye ba ne, sai a ce to Allah ya ba shi lafiya. Ba na shan magani kullum saboda ni ba ni da wani ciwo wanda za a ce sai na sha masa magani kullum. Na sani dai akwai mutane kala-kala waɗanda suke shan magani kullum kullum. Akwai su masu irin cuta irin ta ƙila haka ko hawan jini ko cutar zuciya ko wani cuta dai wanda yake gama gari inda zai iya kawo mutum ya zamanto life to life. Rayuwar da rayuwar shi gaba ɗaya ta ƙare. Yana shan magani saboda wannan ciwon. Akwai su ma kuma bayan haka dai wanda lafiyar shi yake lau, ba zai zamanto mutum mai shan magani kullum ba. Sai dai magani irin namu na gargajiya wanda akan same shi a cikin abincin da muke ci. Misali, idan ka sha lemon fata, za ka samu lafiya da magani a cikin shi. Idan ka ci ayaba, za ka samu lafiya da maganin a cikinta. Idan kasha kankana haka idan kaci abinci ka yanka kabeji ko salat ko kaci ƙwai haka sai dai irin waɗannan magungunan da suke a cikin abinci tsune zance kullum mutum yakan iya ya cisu acikin abincin shi amma magani wanda yake na ƙwaya ne ko kuma na hausa ne wanda yake sassaƙe ne, ba zai yiwu a gare ni a yanzu irinƙa shanshi kullum kullum ba. Wannan ke nan, sannan kuma wancan magungunan da suke a na asibiti ko su ai suna da lokaci takaitacce wanda idan aka baka a cikinsa ne ake so ka shanye su ko kuma ka samu lafiya.

Akwai lokuta mabambanta wanda nake kwana a cikinsu. Kwana ɗaya yana nufin bacci kenan a Hausar Sokkatawa kenan kwana zai zama bacci kenan a Hausa ta kuma ta Kano bacci ana kiranshi da bacci. Kwana ɗin ana kiranshi da bacci kenan. So kwana nakan yi kwana ko kuma in ce nakan yi bacci a lokuta mabambanta. Wani lokacin zan kwanta bacci irin ƙarfe takwas, wani lokaci zan kwanta ƙarfe tara, wani lokaci goma, wani lokaci goma sha ɗaya. Watarin ma zan kira ƙarfe ɗaya in fara bacci wa. Sakamakon al'amura da suke jujjuyawa na yau da gobe. Dan bana mantawa wani lokaci da na tsince kaina a makaranta kazori, na tsince kaina a makaranta boarding ko kuma in ce yunifasti, jami'a. Bani da wani takamaiman lokacin yin bacci a wannan lokaci amma sanadiyar tsince kaina ina ban san kowa ba kuma bani da wani al'amura da nake yi bayan sallar isha'i. To lokacin bacina shine ƙarfe tara dot. Insha Allahu ƙarfe tara aka same ni na yi bacci in ban yi bacci bato bazan wuce ƙarfe goma ba. Sabani yanzu, yanzu zan iya kaiwa ƙarfe ɗaya ma ban yi bacci ba, ƙarfe biyu yadan ganta. Wannan lokacin da nake bacci da wuri kam na ga fa'idoji da dama wanda na amfana sosai. Ta yadda za ka kwanta da wuri kuma ka tashi da wuri akan lokaci. Ba tare da an samu alawa. Wataran ma za ka kwanta ƙarfe tara nan, duk yadda ƙarfe ɗaya ta yi za kaji bacci ya fita a ranka. Watara nan za ka kwanta ƙarfe tara nan ba za ka tashi ba har sai gari ya waye rana ta fito. Watara na kuma za ka kwanta za ka kasuwa na yi ka tashi. Haza min fadulu Rabbi yi. Wannan duka daga cikin falalace ta ubangiji wanda ya halce bayi.

Takalma na suna da yawa, ba su da kaɗan. Ba su da yawa. Tabbas ina da takalma da yawa da yawa da nake da su. Akwai sau ciki guda biyu. Akwai na fata guda ɗaya wanda ba sahu ciki bane. Akwai na soso guda biyu wanda nake da su, nake amfani da su. Amma yanzu nafi amfani da takalmi guda ɗaya wanda shi na soso ne kuma ina iya sa mai ruwa a ko da yaushe idan ya yi datti nakan wanke shi. Wani lokacin takalmin fata shi idan ya yi datti ba za ka iya zuba masa ruwa kamar yadda za ka zuba wa takalmin fata ba. Za ka ga ta wannan fuska akwai bambancin ɗawainiya. To ina da takalma dai mabambanta kaloli. Akwai wanda sahu cikin ne amma kuma ba na fata bane ba. Na soso ne za ka iya ka wanke su da ruwa amma ba koda yaushe ake sa su ba, wani lokacin sai za ayi aiki ake saka su. To akwai dai takalma mabambanta da yawa. Aƙalla in akai jimillar su za'a iya ciwa za su kai kamar guda biyar ko guda shida. Wasu kuma duk an bada su saboda ba a amfani da su. Ana bada takalma, ina ba da takalma na lokacin da na ga na tara su da yawa. Na taƙaitu da yin amfani a kan wasu to zan tattare wa'innan sauran da suka rage. Ba na amfani da su, in bada su zuwa ga wanda yake da buƙata saboda a samu kyakkyawar zamantakewa tsakanin mutane ba zai yiwu kana da takalmi ka tara su jingim a wajen ka kuma ba ka sa wa. Ya zama ka bar su a tare da kai ba, ba tare da kana sa su ba. Baka sawa idan na sayi wani sabo nakan bada wani koda kayan sawa ne saboda wannan ɗabi'a ce me kyawu ga musulmi.

Eh, akwai launin mabambanta. Bangoggin gidajen mu suke da shi. Duba da wani wajen zaka ga ma bashi da filasta, wani wajen kuma da filasta. To, galibi inda yake da filasta shine wanda ake sawa a yiwa kala. Mai za cike ɗaki ne ko kuma tsaƙar gida ne. A kalla cikin huɗu, za ka iya samun kalan fenti guda huɗu ko guda uku. A cikin ɗakin mahaifinmu akwai ash kala fenti, akwai milk sannan kuma akwai fari a sama jikin silin. Sannan kuma akwai wurin da yake da ruwan siminti ne kawai. Za a iya ce mai ruwan siminti ko a ce kalar blue. Akwai kuma ɗakin da nake a ciki dukkanshi farine farin fenti ne ƙasa kuma siminti ne sama kuma cilin ne na kwali wanda ake iya cire a wanke ko ince na takadda. Hakan inka fito tsakar gida kuma zakaga shaf ne na block wanda ba fenti a ciki. In ka kalla ƙasa kuma akwai daɓe, shima daɓen yarabu guda biyu. Akwai ɓangaren da yake da jakkasa, akwai kuma ɓangaren da yake da simintin kalan nashi ash kalan ɗin. To, haka in ka tafi gida gidan wani ka kalli, su kuma za ka ga suma kala uku ce a cikin gidansu ko kala huɗu ma. Akwai milk, akwai fara, akwai kuma ruwan goro. Sannan akwai baƙi a wasu wuraren. Akwai milk, akwai ash kalan. Kalolin da wasu ma ba za su faɗo ba. Duba da yawansu a wurare mabambanta. To akwai kaloli da yawa da yawa da ake amfani da su a cikin gida wajen yin fenti ko kuma wajen yin decoration don a tsara wajen.

Ehh wannan tambaya ce zance maka wanda kusan yan Nigeria amsan ɗaya ce duba da ice shine gama gari kuma shine yafi sauƙi a inda nake. Ko yanzu a gaban gidanmu akwai tarin itacen da muke amfani da su wanda muke ƙonawa, muke ƙona su lokacin dafa abinci. Amfani da ice kusan amfani ne wanda ya zamo duk wani ɗan cikin Najeriya alaƙa kai ko kuma dole ma. Saboda gas sai mai kuɗi shi ke iya amfani da gas. Haka, gawayin ma yanzu yayi tsada. Tsada, mutane sun fi amfani da ice kina. Saboda ice shi yafi sauƙi kuma shine ko fi takai wajen gari za ka iya samun shi ba tare da kasiya ba. To, galibin mutanen ƙasa tana ƙona ice a lokuta mafamanta. Kuma nima ma abocin ƙona ice ne. Hassali ma akwai bishiyar da maigidan mu ya sare saboda ya maida ita itacen da za a riƙa amfani da ita a gida lokacin, lokaci irin wannan na bazara. Haka, ya faskara wannan bishiya ya tare ta ƙofar gidan ta zamanto ita ce itacen da ake makamashi da ita. Tare da cewa muna ƙona gawayi da gas. A wasu lokuta muna da gas amma idan ya ƙare wani lokacin sai zama kuɗin shi da za a siyo shi sai an tara. To, za a ci gaba da ƙona gawayi har sai an samu kuɗin da za a sayi gas. Haka shi ma ice idan watan ba gawayi sai a ƙona ice. Ana ƙona ice a inda nake sosai da sosai kusan galibin maigidaje shi suke ƙona wa shi suke amfani da shi saboda shine abin da yafi sauƙi a inda nake.

Eh, duba da ɗawainiya, ɗawainiya ce mai yawan gaske cewa sa turare kullum. Amma dai nakan yi amfani da turare a lokutan da nake dashi kullum har sai ya ƙare. Idan kuma ya zamanto ya ƙare ban sai wani ba, nakan haƙura har sai na sayi wani. Idan kuma na duba kusa da hannuni, na duba ɗan uwana ko mahaifiyata naga wani dashi. In sha Allahu ko da ban shafa kullum ba, idan nayi wanka zan samu in lakata. In danshafa, in tafi in daɗa ne saboda nima dai in ɗan ji ƙanshi. So, akwai wanda nake saye, akwai kuma wanda yake bani. Amma ni ba ma'abocin sa turare kullum ba ne. Sai dai alal aƙalla nakan yi ƙoƙari na fito tsaf tsaf, ta yadda ba zanyi wari ba koda banyi ƙanshi ba. Wannan ma wata nasara ce. Ko da bakayi wari ba dai, ace. Wai ko da bakayi ƙanshi ba, ya zama ace bakayi wari ba. To, sa turare abune mai kyau, abu ne mai muhimmanci. Musamman ga maza, mace an so ma taƙi sa turaren, ta zauna fili in a gidan mijinta ne wannan ta sa. Tsakanin ta da ita da wannan take tare dashi. Amma a matsayin ta na budurwa ba aso ma tasa turaren da yawa ba, duba da haifar da ɓarnoni a cikin al'umma. To, akwai falfarin ga sa turare sosai da sosai. Akwai ga na miji, haka ga mace kuma akwai illoli da yawa wanda musuluncin yake yayi bayanin wannan a bayyane. Wanda ya umurci mata su ƙaurace wa sa turaren ya kuma umurci maza dasu zamanto masu tsafta a cikin alamuransu.

Wannan kam baya shaida kamar na amsa ta, bayan hakan kuma ƙara amsa ta yanzu. A da bani da wani kaya da na fi so wanda na ke sawa. Nakan sa kowani kalan kaya. Amma daga bisani bayan lokaci ya sa na girma, na fara hankali, na yi hankali ma, na samu zaɓi da kuma kalan kayan da nafi so in sa. Tabbas ni ma'abocin fararen kaya ne, kuma ina son farin kaya fiyeda ko wacce kalan kaya. Ina son farin kaya sosai. Kunsan shine kalan kayan da nafi so. In ba fari ba, akwai offwhite, fari mai dauɗa ake cewa da Hausa. To na fi son wannan kalan, fari mai duhu haka. Amma ni ma'abocin fararen kaya ne. In ba su ba, nakan sa kaya ash color a wasu lokutan. A wasu lokutan kuma za ka same ni da kaya maroon. Wani lokacin ma baƙi. To akwai kaya da yawa--da yawa kala--kala wanda nake iya na sawa kuma ina son kalan. Amma ba kamar yadda nake son farin kaya ba. In a ka tambaye ni dalili me yasa na fi son farin kaya? Dalili shi ne farin kaya, kaya ne wanda suke da alfarma, suke da sirri. Kuma Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya umurce mu ko kuma ya faɗo a dai cikin hadisi da yawan sanya farin kaya, farin kaya kai. Amin ina so in ce ya bamu muryoyin karanta hadisin da yake nuna mana cewa mafi darajan kaya su ne fararen kaya. Saboda ko da mala'ika ne ka ga sun zo wajenka da fararen kaya, ka tabbatar waƴannan mala'iku ne na rahama. Sa'idun da ka ga mala'iku da baƙaƙen kaya, ka san waƴannan mala'iku ne na azaba. To, kuma idan mutum ya mutu ma wannan shi ne farin kaya, kayan shi na ƙarshe. Kaga ke nan farin kaya kaya ne masu darajan da kowa ma ya so su ko ka so su ko kar ka so su. Akwai lokacin da dole dole sai an sama su. Su ne kayan ƙarshe. Haka idan zakaje haji ko umra wannan farin kayan dai shi ne ake sawa ga namiji. To farin kaya dai suna da daraja sosai shi yasa na fi son su.

Ban fahimci wannan tambayar ba. Zan so a ƙara faɗaɗa min ita. Ama dai idan na fahimanci abinda kana so kace, kanaso kace ina fatan cinyewa? Yes, kowa, eh, ya so ya yi nasara. Cinyewa nasara ke nan. Kowa yana so ya cinye a duka abin da yake yi, yayi nasara. Misali, a matsayinka na ma'aikaci a wajen aiki, kana so a ce an ba ka lambar yabo a wannan aikin naka da kake zumunto ka cinye, ka zumunto mai halaka a wajen aikin ka sosai da sosai. Don kowa zai alfahari da kai. Kuma za a ce wane ma'aikaci ne nagari. Kowa zai so wannan. Sannan kuma za a ba ka award wanda zai karrama ka a matsayin ma'aikaci wanda yake mai nagarta. Wannan abin so ne ƙwarai da gaskiya nawasu abubuwan mu kamanta haka.

Yes. Ko in ce maka eh da Hausa, nakan kulle gida. A kowane dare mukan kulle gida, saboda gurɓacewar yana yin da ake ciki a yanzu. Yanzu yana yi ya gurɓata sama da ida ko da ka bar gidan ka a buɗe, ba ka da fargabar komi. Amma yanzu kana da fargaba daga sanda ka kwanta baci ka tuna cewa gidan ka ka bar shi a buɗe, to tabbas za ka cika fargaba saboda wannan gidan naka da ka bar shi a buɗe, komi zai iya shigowa ya same ka. Ka rufe ɗin ma kana cikin fargaba ina ga ka bar shi a buɗe, za a iya shigowa a maka sata, za a iya shigowa kuma a cutar da lafiyan ka ma. Ba ma iya satan ba. To, rufe gida dai yanzu ya zama ruwan dare. Kowa yakan rufe gidan shi, sai wanda ba ya rasa ba. Baza kace kowa yana rufe gidan shi ba. Amma dai alal akalli, za a iya samun waƴnda ba sa rufe gida. Amma dai ka so masu yawa suna rufe gidajensu a cikin al'umma. Masu rufe gidaje su suka fi yawa. Waƴanda kuma iya rufe gidaje su suka fi ƙaranci. Wannan shi ne mafi rin jayayyen bincike na da na yi. Ina rufe gida a kowane lokaci kuma nakan kulle ƙofa ma sosai da sosai ta yadda ko ni ina tashi sai na ɗauko makulli dai ina buɗe ina fita. Kulle gida abu ne mai muhimmanci. Duk wanda baya kulle gidan shi, wata ƙofa ce ya bari wadda kowa zai iya shigowa ya ɗaukan masa abu lokacin da yake bacci ba tare da ya sani ba. To kulle gidan wani taka rawa ne a bangaren tsaro, da wasu al'amura na kula da lafiya a yau. Wannan lokaci da ake ciki, ba lokaci ne irin na da, da ko ka bar gidan ka abuɗe ba, komai abunka ka ɗauka mai daraja ka a jiye a waje, ba wanda zai ɗauka. Yanzu kalle man shi ake duk abun da kake da shi. Idan har ba ka tare shi ba, to zai iya faɗawa cikin haɗari a cikin sauƙi. Ka nemi su karasa. To akwai abubuwa mabambanta a ƙarƙashin wannan.

Yadda nake yanke shawara a aiki, akwai hanyoyi mabambanta. Akwai kuma hanyoyi masu yawa. Duba da aiki yana da yawa. Idan aka ce aiki, abu ne ake nufi da yawa. Babu wani takaitaccen aiki da za a ce gashi. Amma zan ba da sunan aiki topic sannan in yi bayani a kansa. Misali, aiki na koyarwa a matsayina na malamin makaranta yadda nake yanke shawara a aiki, nakan yanke shawara ne bayan na yi bincike. Na gano cewa ga abin da ya kamata a koya wa yara sai na yanke shawaran koya musu wannan abu. Zan duba background ɗin yaran naga menene ya cancanta da su, menene suke buƙata, miye ba su iya ba kuma menene ake koya wa ɗalibai a sauran makarantu. To idan na gano wannan sai na koya musu. Sai in yanke shawara, na samu littattafan dazan koya musu saboda wannan. To wannan shine hanyar da ake yanke shawara cikin sauƙi ba tare da an ɓata lokaci ba.

Eh to ana tsarkake gida ta hanyoyi mabambanta hanyar fenti a sabunta fentinsa ta hanyar a kwashe kayayyakin da suke datti a ciki, a zubar a waje ta hanyar yin shara da ta hanyar wanke tsakar gida idan gidanku mai tayil ne kuma a yi moping. Akan yi wannan sau biyu arana wata rana sau ɗaya ma idan ya zamanto ba yara sosai acikin gidan amma ranar da aka yi baƙi ko ranar da aka samu cunkoson yara a cikin gida sukayi wasan su ranakun da ba makaranta akan iya tsaftace shi sama da sau uku ma. Saboda wasan yara da dazasuyi zasu iya shan rake zasu iya yin ball zasuyi dukkan abin da suka ga dama ga kashin kaji dake haɗa kiwo a gidan su kashin kajin nan suma zasuyi zuwa su ɓata guri. Tabbas zasuyi ɓata guri idan suka ɓata guri shima dole sai an tsaftace. Hanyoyin tsaftace gida kuma sunada da yawa ana tsaftace gida ta yin shara idan anyi shara kenan da yawa an ɓata guri za'a yi shara a tsaftace gidan. Bayan haka kuma akwai wasu mabambantan al'amuran wanda suka shafi cikin ɗakuna akwai hanyar da ake bi a yaye a cire yana daga sama a cire yanar gizo gizo in yayi da wasu abubuwan makamantan haka. E, hanyoyi mabambanta dai ana amfani dasu wajen tsaftace wajen tsaftace muhalli a tsarkake. Hallau sannan kuma mutum ma yana tsarkake jikinshi. Da zarar najasa ta kama jikinka au hadasi ko ƙabasi. Idan hadasi ne zakayi wanka wanda yayi wajaba a matsayin ka na musulmi idan kuma ƙabaci ne nan shine fitari ko tusa zaka wanke in da. Ya shafe su. Wannan shine atabeji.

Fim ɗin da nake son kallo suna da yawa. Amma pim ɗin da nafi so na kalla shi ne pim ɗin indiyan hausa wanda yake da ma'ana. In ba shi ba ina son kallon american pims bayan su ina son kallon fina-finan da suka shafi Rum, ƙabilar Rum. Ina son bidiyon su saboda suna da kyau sosai kuma sun iya acting, galiban acting ɗinsu, galiban fina-finan su sukan yi su ne na gargajiya, na can da wanda ba ayin amfani da bindiga ko mashi. Sannan wannan ko, ko, ko, ko bomb. Ba a amfani da wani abu wanda yake na zamani. A kan yi amfani da abubuwan da suka shafi da. Kuma a cikin irin fina-finan Rum wasu za ka ga akwai haddabobi wanda suke mai ban mamaki da ban al'ajabi da su ake haɗa a yi wannan fim ɗin. Bayan wannan ina son fim ɗin Chinese wanda aka yi shi yakayatu. Akwai finafinan da za ka ga anyi su da tsafi na Chinese masu maana, su ma ina son kallon su. Haka finafinai irin na larabawa wayenda aka yi su na yadda Larabawa suke dafa abinci, da yadda suke rabar da shi, da yadda suke kyautattuƙa dai irin na Ramadana ina son wannan fina-finan gaskiya sosai da sosai. Akwai fina-finan da yawa da nake da muradi kuma nake so a cikin raina wanda ina son kallon su sosai. Bayan haka akwai fina-finan ƙasa ta wayanda ake yi yau da kullum, series. A cikin ƙasa ta ana yin irin su Labarina, Kwana Casa'in, Gidan Badamasi, irin waɗannan fina-finan series ne ake yin su a cikin Nigeria Kannywood. Toh waƴannan finafinan sukan burge ni sabida lokaci nakan kalle su sabida darussan da suke ciki, suna da suna takarawa matuƙa gaya.

A gaskiya babu wani ayya nannan lokaci wanda zan iya cewa a cikin shi nake yanke farce, in ce ga adadin yadda nake yanke farce. Kawai dai abin da na sani, a sati nakan yanke farce duk sati. Duk rana irin ta Juma'a, ko kuma rana ba ta Juma'a ba irin Alhamis, naga farce na ya taru, nakan yanke saboda sunnata Manzan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam akan yanke farce a ranar Juma'a, a yi asuwaki, a yi kuma wanka, a yi brush, a shirya, a sa fararen kaya, a tafi masallaci. To nakan yanke farce sau ɗaya a sati. Duk sati nakan yanke farce sau ɗaya ne. Wannan shine abin da na fi yi. Duk sati nakan yanke farce sau ɗaya.

Eh nakan kunna Bluetooth a lokuta ma bambanta amma duba da cewa Bluetooth ya zama tsohon yayi, Bluetooth ya zama tsohon yayi. Bluetooth tsohon abu ne wanda a yau ba a cika amfani da shi ba. Duba da sabon revolution da aka shiga na technology na duniya, sai ya zamanto Bluetooth ba a amfani da shi kamar yadda ake amfani da shi da. A da ko turi zakai zakai turi ne ta hanyar Bluetooth. Se ya zamanto kuma yanzu an daina amfani da Bluetooth wajen turi se dai ai amfani da xender. To idan dai ba Bluetooth ne da kai wanda za ka kunna ka sa a kunne ba, to ba ka da buƙatar ma ka kunna Bluetooth, tinda me za ka yi da shi? Amma idan har kana da, in har kana da, in kana da Bluetooth wanda ake connecting a ji waƙa a kunne, tabbas na tabbata za ka buƙaci Bluetooth kuma za ka kunna shi a kusan kullum. Ina tare da abokai wa'yanda suke kunna Bluetooth a kowacce rana. Ina tare da abokai da suke kunna Bluetooth a kowacce rana, a ƙalla sau biyu, sau uku, duka ina da su. Ina da wa'yannan abokan da suke kunna Bluetooth sau wannan adadi a rana. Sai dai ya zama ni ba ni da Bluetooth inda zan kunna sau wannan adadi a rana. Haka yasa, na zamanto ni daban bame amfani da Bluetooth ɗin ba. To bana kunna Bluetooth sai in har ta kama zan yi amfani da shi wajen turawa wanda bashi da zanda. Wani saƙo ɗaya yake so. Shine, shine dalilina na yin amfani da Bluetooth. Ina amfani da Bluetooth idan har zan yi wa wanda bashi da zanda turi.

To a gaskiya sau adadin yadda nake share ɗakina ba zai misaltu ba. Amma dai nasan duk sati nakan share ɗakina sau ɗaya sakamakon ɗakina ba waje ne na zuwan mutane sosai ba. Haka ya sa ban ɓata lokaci wurin ganin cewa ko da yaushe saina zo na share shi. Kuma ni bana tara tarkace a ciki ba saboda ace share shi kullum ya kama ni. Yauwa ina share ɗakina sau ɗaya ne a sati saboda rashin dattin shi. Dattin da nake sharewa ɗin shima ba wanda wai ya shigo ta sanadiyya ta bane ba. A'a, datti ne da ya shigo ta silar iska da ƙura. To wannan ya sa nake share ɗakina a sati sau ɗaya. Sau ɗaya nake share ɗaki a sati. Wannan shine gaskiyar magana. A maimakon wasu ɗakunan irin ɗakunan iyayenmu za mu ga su sau biyu suke sharewa a sati. Wani ma yana sharewa a kullum ne saboda yara suna ɓata masu ɗaki. To dole su su zamanto masu share ɗaki kullum kullum, sallan kuma ko da yaushe saboda yara, yara su ne ginshiƙin ɓacin gida. Yara su ne ginshiƙin ɓacin muhalli. Su suke zuwa da duk wata tarkace da shara a fannin wasan su su zo sai su ɓata gida. Yara ke nan. Wannan shine dalilina na share ɗakina sau ɗaya a sati saboda bana barin shi ya datti. Ba buƙatar ba datti a ɗaki kace za ka iya ka sharewa.

To yanda nake daidaita aiki da rayuwa abu ne mai sauƙi bana fifita dukkan wani aiki sama da rayuwa. Dukkan aikin da zai yi wasa da rayuwa nakan guje su. Duba da, sai da rayuwa za a iya aikin. Idan har ba rayuwa, aikin ba zai yiwu ba. To wannan dalili ya sa na fifita rayuwa sama da aiki. Saboda ita rayuwa ita ce ginshiƙin dukkan wani aiki da za a yi. Idan har rai babu shi a jikin gangan ɗan adam, to babu maganar yin aiki kuma. Aiki yana ƙasa da rayuwa. Rayuwa kuma tana sama da kome. Ita rayuwa sai da ita ake dukkanin abubuwan da ake yi, wanda har ake sha'awar mutum ɗin. Amma daga sanda aka ce mutum ba rayuwa tare da shi, kowa ya san wannan mutumin ya zama abin binnewa ko kuma abin gudu ga wasu ma. Saboda ya zama wanda ba shi da amfani a wannan lokaci. Ba zai iya yi wa kan shi komi ba, ba kuma zai iya yi wa wani wani abu ba. Saboda babu rayuwa a tare da shi. Rayuwa ita ce ginshiƙin dukkan wasu abubuwan da mutum yake yi. Dukkan wani abu da mutum aka gani yana yi, to rayuwa ce ta ba shi wannan ikon da yake yin wannan abun. Da zarar an ce wannan ba rayuwa a jikin shi, to kowa ya san ba zai moru ba kuma ba zai iya komi ba. Wannan shi ne a takaice.